Eh, ina musabaha da mutane. A duk lokacin da na sami mutane ina miƙa musu hannu domin in yi musabaha mugaisa. Wannan yana ɗaya daga cikin ɗabi'una na yau da kullum kuma ina alfahari da yin hakan. Na gode.

Eh ina biyan kuɗi ta waya. Wannan lokacin ita ce hanyar da nake amfani da ita ko dai idan na sayi wani abu ko in zan ba da kyauta ko kuma idan ina so na yi biya wata manhaja da nake amfani da ita a gida.

A kullum ina fara aiki ne ƙarfe tara na safiya. Shine lokutan da nake soma aiki, zan fita daga gidana na tafi wajen aiki. Idan na je ofis kuma zan zauna na minti talatin sannan na yi karin kumallo, sannan kuma na dukkufa na soma aikina.

Ina yin addu'o'i sannan ina yin ƙoƙarin na zauna tare da mutanen wanda suke ɗebe min kewa, wanda hirar mu da su za ta kasance hira ce da za ta ba ni damar yin kyakkyawan tunani da kuma sake samun fata a cikin rayuwa.

Ina amfani da wayata a kowane lokaci, ko dai wajen amfani da yanar gizo ko kuma yin waya ko kuma kallon abubuwan da suke nishaɗantarwa a cikin social media. Don haka da safe, da rana da daddare, kodayaushe ina amfani da waya.

Ina bikin ranar haihuwata ne ta hanyar yima kaina addu'o'i da kuma fata na gari. Sannan ina tsayawa nayi nazari na duba wane na lokacin da ya rage mun a cikin rayuwa domin asasa abin da zai yi amfani ne duniyata da zahirata.

Na fi son lokacin safiya domin ita ce shine lokacin da nake samu na huta, na yi isasshen bacci kuma na zauna na ci abincin safe tare da iyalina. Na lokacin nafi so.

Ina inganta ayyukana ta hanyar tsaftace shi da inda abin da ya dace. Ina yin aiki na da natsuwa da kuma ƙoƙarin guje wa kuskure. Ina iya bakin ƙoƙari na domin na ga ban yi kuskuren da zai taɓa min mutunci na ba.

Eh, a gaskiya a yanzu bana zuwa gidan fim. A shekarun baya dai ina zuwa kuma ina yin kallo amma daga baya a gida nake yin kallon fim. Don haka yanzu bana zuwa gidan fim.

Ya danganta lokaci zuwa lokaci da kuma yanayin da na samu kaina na kwanciya. Idan na tara bacci ko kuma ban da isasshen lafiya, na iya yin wannan harsashi. Akasin haka kuma bana yi.

Eh ina ƙetare ƙafafu lokacin sama. Shine zaman da na fi jin daɗinsa kuma hakan na ke yi lokacin cin abinci kuma lokacin da na ke yin wani abu ba waje daya mai muhimmanci.

Eh, na fi son amfani da AC domin AC tana ba da sanyi ne batare da kaɗa iska wacce za ta damu hanci ba. Wanda shan iska mai ƙarfi na iya cutar da hanyoyin numfashi na.

Rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a, domin a ranar Juma'a ne mutum ya ke samu ya gaisa da mutane yayin ibada. Kuma sannan ta zo ta karshen mako kuma ba ta cika ranakun awanninta a lokutan aiki.

Abin sha da na fi so shine ruwa. Ina son ruwa sosai. Sannan ina son nono, nonon saniya. Sannan ina son lemo da aka yi shi da lemon fata da kuma abarba.

Ina amfani da email, Gmail, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Yahoo Mail, sannan ina amfani da Telegram. Ina so ni app in da nake amfani da su wajen saƙo.

Furen da na fi so, na fi son a fil mangwaro, lemu da goba sannan wanda ba ƴaƴan itatuwa ba kuma kankana da abarba.

Ina gina dangantakar kasuwanci ta hanyar samun fahimta da kuma taimakon wanda kasuwanci na wanda suke kasa da ni a ɓangaren kasuwanci. Wani lokacin ina ba su aron kaya domin su sayar su samu riba. Wannan yana haifar da dangantaka mai arziqi.

Muna shirya ayyukana ta hanyar ware su da kuma ajiye kowanne mu a mahallinsa. Sannan ina ɗaukan wanda yafi muhimmanci kuma ake buƙatar sa da gaggawa.

A lokutan shekara, na fi son lokacin damuna saboda yanayin da gari yake canjawa ya yi kore. Sannan ina son yanayin sanyi domin yana ba ni dama na zauna a gida tare da iyalina. Wannan sune lokacin da na fi so.

Eh, ina duba kalanda kullum, musamman ina yin idan ina da wani, wani muhimmin al'amari a gaba. Ina duba kalanda domin ƙara tabbatar da gaskiyan al'amarin da zai kasance domin shirya masa akan lokaci.

Ina sharar daki kullum a rana sau biyu ko kuma sau ɗaya. Ya danganta da yanayin da dakin yake da yadda na ɓata shi, amma jiya na fi share shi sau ɗaya, wani lokacin ma ina tsallakewa ba tare da na share ba.

Eh ina iya jefa dutse nisa sosai kuwa amma dai yanzu bana jefan dutse domin ban ga amfanin yin hakan ba. A matsayina na wanda ba yaro ƙarami ba kuma ba wanda zai jefa tsuntsu ba.

Ina zuwa wurare da wuri, abubuwan da ake buƙata ta, ina iya ƙoƙa ina domin naga na halarce shi a kan lokaci. Inda a dabi'a, a damanin lokacin ina ɗan makara lokaci zuwa lokaci.

Jadawalin aikin mu aiki ne da ake zuwa kullum daga karfe tara na safe zuwa karfe biyar na yamma na mareci, tun daga ranar Litinin har izuwa ranar Juma'a. Ranar Asabar da Lahadi ne kawai ba ma zuwa wajen aiki.

Muna da kyakkyawar dangantaka da maƙwabta domin muna zaune da su kamar 'yan uwa. Suna kula da mu, mu ma muna kula da su. Mutanen kirki ne sosai, ba su da wata matsala a rayuwa.

Eh, wayata tana daidai ta haske da kanta. Ina jimawa ma ni ba tare da na didi ta hasken wayata ba. Shi dai ita ce take didi tawa in ina cikin haske ta rage in ina cikin duhu ta ƙara da kanta.

Ina amfani da matashi guda biyu, wani na ɗaura kaina wani kuma na ɗaura ƙafafuna. Domin samin yin bacci da kwanciya me daɗi, na kasance ina yin wannan tsarin tin ɗaɗewa.

Ina yin doguwar tafiya, kusan duk wata tafiya a cikin gari, indai ba tafiya ce ta sauri ba to ina yin ta ne a ƙafa ta. Don haka ina iya yin kilomita biyar zuwa sama da haka a rana.

Ina jagorantar mutane bisa adalci gaskiya, dai dai gwargwadona, mai ina bawa kuwa haƙƙinsa kuma ina bawa kuwa dama domin ya fadi ra'ayinsa da shawarwari da yake ganin za su taimaka domin cimma manufofi.

Ina amfani da kafofin watsa labarai da dama. Ina amfani da social media kamar Facebook, Twitter da Instagram. Sannan ina sauraron rediyo, sannan ina kallon talabijin.

Eh, muna kunna wuta da itace. Dohun a shekarun baya ta shekaru, yan hanyar ma da muke amfani da ita wajen kunna wuta. Amma yanzu muna amfani da gas na kuma gawayi. Amma muna amfani da itace idan buƙatar hakan ta ta so.

Abun muhimmanci a kasuwanci shine ilimin kasuwancin. Wani kasuwanci da za ka yi, abun mafi muhimmanci shine ka sami iliminsa da yadda ake gudanar da shi sannan kuma ka tanadi duk abin da kasuwancin yake bukata da fasaha yafi duka.

Ina amfani da waya ta lokacin da babu wutar lantarki domin ita ce take sake ɗebi min kewa na manta da halin da ake ciki na duhu da kuma zaman kaɗaici.

Ina share ƙura duk ƙarshen wata. Ina warware rana guda ɗaya ta musamman domin yin aikace-aikacen gida, da kaɗe dubu wata ƙura da ta maƙale a cikin wani maɗi da za ta iya damun mutane.

Ina taimaka mutane ta hanyar hanyoyi da dama, ko dai ta hanyar shawar wari wuri, ko ta hanyar ba da kuɗi ga mabukata, ko kuma ta hanyar gyara musu muhallin da suke rayuwa. Wannan sune hanyoyin danake taimaka mutane.

Eh Tabbas, ina iya daure ƙulli. Ya dauru sosai, inda ba kowa ne zai iya sincewa ba. Amma ina son na ina iya daurin kullin da ake kira zarge, wanda kowa yaro ƙarami da zai iya cin shi da wa buƙata ina bukata rafinta ta ci.

Gaskiya na fi son shinkafa domin ita ce take sarrafuwa ta hanyoyi daban daban. Wani lokacin ina cin ta daban da miya ko kuma dafaduka, wani lokacin ina cin ta da mai da yaji da wake.

Ina hutawa a wurin aiki a kullum misalin karfe biyu na rana Idan naje nayi sallan azahar na dawo, to ina bawa kai na hutu domin na sake samun dama inci gaba da abubuwan da masu.

Abin da ya shafi jinshi shinshen, jinsin shinkafa taliya, gaihar ma da tuwo ina amfani da cokali ne. Amma irin abincin kayan soya wanda ɗauka za a yi, ina amfani da hannuna domin ya fi sauƙin ci.

Eh, ina koyan wata yaren yaron. Ina koyan Turanci a matsayin sa na yaren da ba nawa har kullum a cikin koyonsa nake sannan ina da sha'awar koyon yaren Larabci da kuma Fulatanci a matsayin ƙarin yarrurrukan da na.

Eh sosai ma kuwa, ina yin amfani da kwamfuta sosai. Domin na saki na soma amfani da kwamfuta ne saboda shekaru goma sha bakwai da suka gabata. Ko ina alfahari da yin haka ina jin dadi sosai.

Gaskiya rubutuna ba shi da kyau, amma dai idan na rubuta ana iya karanta wa ko ana fahimtar me na rubuta. Amma gaskiya ba shi da kyau game da yadda na sauran mutane yake. Ban iya sa makudi na ba, nake sanya rubutu ba.

Ina amfani da tsintsiya kala biyu, da tsintsiyar laushi da tsintsiyar kwakwa. Tsintsiyar laushi ina amfani da shi wajen sharan cikin gida. Tsintsiyar kwakwa kuma ina amfani da shi wajen sharan farfajiyar gida, gurin da yeke ƙasa ne ba siminti ba ko tayil.

Eh, tabbas ina so na zauna kusa da taga saboda tana bani dama na kalli waje kuma na ga motsin mutane masu shiga da fita. Sannan, a kana iya baka dama idan da shuke shuke ka kalla domin ƙarfafa lafiyar idanunka.

Abun da yake ba mun ƙwarin gwiwa shine a aminta da kai kuma a ba ka aiki mai muhimmanci, sannan a nuna mun ina da muhimmanci a wajen aikin. Wannan yana ba ni ƙwarin gwiwa kuma na dage domin naga na yi abun da ya dace.

Ina, abin da nake yi da ragowar abinci shine ina ba da shi ga mabukata da wanda suke buƙatar abinci. Idan kuma abincin ya riga ya lalace, ina ba da shi ne ga dabbobi.

Anguwar Mu tsohowar unguwa ce mai tarihi. Tana da lunguna da gidaje sun kai hamsin. Akwai gidaje ginin ƙasa, sannan akwai gidaje ginin bulo da siminti. Dukkan gidajen yawanci ƙananan gidaje ne masu ɗauke da mutane da yawa.

Eh, ina sauraron rediyo domin naji me yake faruwa a mahallina da kuma kusa da ni da abin da yake faruwa a duk duniya. Wannan yana taimakawa wajen sanin labarai na yau da kullum.

Na fi son matsakaicin gudu na fanka. Daidai azanci a tsakatsakiya wanda shi bai yi gudu sosai ba kuma bai yi kaɗan sosai ba. Domin ni mutum ne da ya iya yin mura. Idan ya yi yawa yana sani mura sosai.

Eh, ina kallon taurari da daddare suna bani sha'awa kuma suna tuna min girman halittun Ubangijin Allah Madaukakin Sarki, yanda ya tsara su a sama ciki haskawa abin sha'awa.

Gaskiya bana kallon faɗuwar rana kawai sede idan na ci karo da haka ina kalla amma bana samun lokacin in tsaya, wai musamman domin na kalli faɗuwar rana. A'a, ina yin hakanne idan ta same ni ina kan hanya.

Kowanne da matsayinsa. Ina son fensir lokacin da zan yi wani zane ko kuma abin da yake da ba rubutu ba. Sannan ina amfani da alƙalami wajen yin rubutu wanda ba na fatan ya goge a cikin ƙanƙanin lokaci.

Na fi son yanayi na damina. Domin yanayin damina yaba na ba ni dama na kalli yanayi yana burge ni saboda yadda ciyayi suke fitowa, gari yake yin kore yayi kyau sosai kuma sannan yana da yanayi mai daɗi wanda ba zanyi ba kuma ba zafi ba.

Muna da bokitai da dama. Muna da toilet banɗakai guda biyu. Kowane banɗaki muna da toilet guda ɗaya. Muna da toilet a tsakar gida kuma muna da toilet domin yin bayin fulawa. Don haka ina da toilet guda huɗu a cikin gidana.

Ina amfani da sabulun wanka da ake kira dudu osu. Yana da launin baƙi sosai sannan kuma yana da ƙarfin yin kumfa sosai. Inda ka gogo kaɗan ka shafa a jikinka, za ka ga ya kumfa, ya buƙatar kuma yana da ƙamshi mai dadi.

Gaskiya ni ba ma'abocin ɗaukan hotuna ba ne, amma ina ɗauka lokaci zuwa lokaci, musamman a lokutan bukukuwan sallah, ko wani taro na daurin aure, asannane nake ɗaukan hoto.

Ina zuwa kasuwa ranar Lahadi domin ita ce ranar da kasuwar garin da nake take ci. Mutanen ƙauye suna shigowa kasuwa sosai da kayayyaki irin na su, don haka muna samun cikakkiyar dama ta saya da sayarwa.

Ina daidaita aiki da rayuwa ta hanyar bawa kowa muhimmanci, kuma sannan ta hanyar ba wa kowanne lokacinsa. Akwai lokutan da suke na aiki ne, sannan akwai lokutan da suke na rayuwa ne. Bana haɗa su a lokaci guda.

Gaskiya na fi son taksi. Domin taksi ce za ka hau ka faɗa musu inda kake son zuwa, sukai ka ba tare da sun ɗauki wani ba. Imma sannan tana da ƙarancin cunkoso da hayaniya ba kamar bas da take ɗaukan mutane da yawa ba.

Idan na ware ayyukan da suka fi muhimmanci, ina kallon wanne ne kuma ake bukata cikin gaggawa, sai wanda yake bi masa, sai wanda yake bi masa, har a zuwa kan naƙarshe wanda shine mai muhimmanci ne amma kwata kwata ba ma a bukatarsa.

Eh, ina jin kukan zakara da safe wannan kullum ne domin ina kiwon zakara kuma duka maƙwabtana suna kiwon zakaru. Wannan ya sa da safe yana ɗaya daga cikin abin da muke so mu ji, wato kukan zakara kuma yana burge ni, yana ƙayatar da ni.